Eh to gaskiya nakan amfani da waya ta time by time haka. Jos kamar idan zan kwanta barci haka nakan ɗan yi kallo haka dan shiga burawzin, so in ɗanyi chat haka sannan nakayi yusin da ita wojen saka alam. To sannan zuwa safiya haka nakan using da ita, ah, irin, em, kira haka, kallo da somtime wasu dai ƴan ayuka haka, yana nemo ni a ciki, ah, da ita. To sannan kuma, nakan ɗanyi kiran waya da ita so haka day by day dai haka kusan wojen tuwav hawas dai haka. Gaskiya ta kan kama ina ɗan using da ita sosai da sosai. Kuma nakan iya canja ta idan har na samu lokaci kuma nakan shiga fulatform da dama, da dama. Shiga Facebook, shiga Facebook in ɗanyi chatting, in karanta, ah, posting. In yi posting, in ga muta-- ah, maganan mutane da dama. To sannan in yi, ah, ɗan kira haka kamar WhatsApp voice, um, ko video call ko Whatsap chatting ko Whatsap group haka da sauransu. Nakan gag gaisa da jama'a da kowa da kowa. To sannan nakan ɗanyi ɗan harkalloli na da ita day by day gaskiya. Nakan seyi, ah, nakan siyeyya ta cikinta kamar oda ko, ah, aika wani abu saƙo haka ko in an so wani saƙo haka, ko in ɗan abun nan baɗa ita chaji haka, bayan an chaja mun ita inɗan kashe ta ko in saka alam da sauransu. Duka ina yi da wayata gaskiya. To sannan, nakan buga gems haka so ba, ba rabo da buga gem gaskiya she a cikin wayata. Ina amfani da wayata wajen buga gem. Ina ampani da ita sosai da sosai wani lokaci in na fara gem atilis tiri hawas ma, tu hawas, ah four hawas, nakan buga gem da ita gaskiya da yake dai ni musulmi ne am. Wani lokaci in ba lokacin sallah ba, ko wani wazi'ri haka gaskiya bana dakata wa da buga gem. Saboda ni ma'abocin gem ne da kuma ma'abocin shoshial midiya. She yasa na siyo waya mai tsada da kuma daɗin aiki gaskiya. Wanda za ta yi min daɗi sosai da sosai da sosai. Cikin gane? To, nakan ɗan je sinap haka ɗaukan hoto haka, dau-ɗaukar hoto. Ina editin da dizainin da sauransu. Nakan amfani da wayata wajen editin, da dizanin da sauransu. Nakan editin na hoto kamar inhes na hoto, kamar abun nan, mm, kamar AI bidiyo haka ganaretin da shauransu duka ni nakan yi da wayata gaskiya. Ina yawan amfani da ita sosai da sosai day by day. Kusan ko da yaushe wizin tuwenti four hawas, wizin tuwaf hawas gaskiya nakan yuzin da ita ah, tuwenti four hawas ko fo-- ah, tati hawas. Sannan nakan hawa Yutuf haka ɗan bincike na kan, kalli bidiyos, bana rabo da hawa Yutuv kallon bidiyos haka. Ɗan bidiyo, abunda ya shafi kaza da kaza, abin da shafi wayoyi da shauransu duka ina amfani da wayata wajen social midiya da rayuwa ta dai yau da kullum, in kulotin shot. Sannan nakan iya, ah, shiga kamar TikTok haka. Ina yuzin da ita wojen shiga TikTok da ayyukiya da waye da waye. Duka ina yi da ita. Ina ɗan postin da ganin abawut irin ƙwallo haka, me ke wakana a duniya kamar football haka wasanni da dama. Kamar in su GT San Andreas. Duka ina yin abun nan da su gaskiya. Ina yawan dubawa su kuma ina duba me ke wakana a kai. Ina kuma amfani da shi. Mm, kusan a cikin gaskiya da wuya hawa ɗaya ta zo ta wuce, lafiya, lafiya indai ba bacci nake ba, a ce ban yuzin da waya ba indai ba tare ba ne haka gaskiya ina ɗan yuzin da waya sosai da sosai. Kuma ko da yaushe nakan using da data ina buɗe data sosai da sosai. Sannan, nakan yi kira haka ɗan sauransu dai abubuwan da nake a waya gaskiya ba za su ƙirgu ba. So amma dai cina jin daɗin, ina jin daɗin yuzin da ita. Sannan kuma ina jin daɗin mu'amala da waya gaskiya, domin har yanzu dai bani da wani pro da yadda zan iya riƙe wa a hannuna kamar in riƙe waya gaskiya. Saboda waya is very fantastic gaskiya. Thank you.

Gaskiya aikin da nake yi a gida kullum gona. Shine ɗan aiki dai irin noman hatsi, shauransu gaskiya shi nake yi a gida. Sometime nakan ɗan aikin gida irin gyara ta kanga. Ina kwance ace, musti na'am sai inzo. Wata rana sai ace jeka ɗebo ruwa wata rana za'ai a ƙwaɓa ƙasa a kwaɓa ƙasa sai mu, sai, sai, sai ace ita ɗibowa. Sai in ɗebo sahu ɗaya, sai in ɗibo sahu biyu, ɗibo sahu uku, sahu huɗu, na ɗibo na sahu na biyar, sahu na shida, sahu na bakwai. Nai sahu kamar goma haka ko ashirin ko talatin sai mu ci gaba da aikin. To, yanayin aikin dai yanayin sahun da zan yi gaskiya. Aikin gida, sannan sai ɗan share gida haka sometime. Nan mutum ya je ɗan share gida, ɗan sha share haka. Wato inta share sharen ma in ɗau munti biyar inayi. In share haka, in tsintsiyar bata da kyau a sayi wata. Sanan wanke, sannan nakan yi wankin kaya. Ɗan ɗibo ruwa na saka ma kayan klin haka ɗan sa su, sai in fara wankinsu. In wanke su kusan sai in ɗau awa biyu ina wanki. To aikin gidan gaskiya suna da yawa sosai da sosai kamar aike haka. Kaje ka siyo abin da zaka dafa abinci, ka siyo maggi, gishiri, nama, kifi ko ka siyo a bunnan, mm, flour, ka yi taliya, ka yi wake, ka yi shinkafa duk ka dafa ka cinye. Ko girki, gaskiya most of the nafison, na fi cin girki. Mm, ka siyo masu. Sau da dama gaskiya ina ɗan eya ne. Kun gane? Badai ake tace wannan abun nan ɗin ba. So ina aikin gida gaskiya sosai da sosai. Aikin gidan da nake yi ya haɗa da bacci. Ina ɗan share gadon baccina haka, na tashi bacci, in ɗan shashare shi. Sannan in ɗan yi skola, inna wanke kayana, ɗan wanke kayana, ɗan yi kaza. Sannan in ɗan wanke takalma na haka, in na wanke takalma na, na shanya, to sai in shashare ɗakina kamar yana haka ta saman nan kaɗan shashareta to dai tsafta dai tana da kyau a cikin Musulunci. Gaskiya aikin da nake yi a kullum a gida ba sama da aikin girki gaskiya. Shi ne dai wannan daily ne sai kaci, daily, daily sai kaci, daily sai kaci, daily sai kaci, kullum dai sai kaci. To gaskiya shi ne aikin da na fi yinshi. Aikin abinci, shinkafa, wake, taliya, indomi, ƙwai, kaji, abun nan dai. Abba mai salata. Sai ɗan wake haka gaskiya. Ina son cin su sosai da sosai. Kuma na tashi indai zanyi girki, to ina girkin. Dana iyadai na fi cin taliya gaskiya. Aikan da nake yi, ɗan gyara raga dai da shauransu. Kwanciya a gado. Kowai ma ina ni taɗo yanzu na haɗa wa kamara wani jin zagaci. Aiyukan da nake yawan yi kenan gaskiya a gida. Aikin da nake yi a gida, ba wani aiki sama da wannan. Sanan nakan in na fita haka nakan yo karan gonawa. Ko inemo karan sha haka. Sai in zo na je gida. To, sanadiyar shan karan nan shi ya tara mun harkakki, sai in nemo tsinstiya in je in siyo, sai in je in share sauransu dai haka. Gaskiya haka nake aikina na gada yau da kulum. Wannan na fi kullum baiwuci aikin dafa abinci, share ɗaki, share yana haka irin ta ɗaki, gyara takalma, wanke takalma, sai wanka, sai. Na kaɗai aiyukan dai sosai wada na fiyi da kullum da dai bai wuce in yi girki abinci gaskiya. Shi na fi a kullum gaskiya.